Yaya kake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci? Ina tsara ayyukan da suka fi mahimmanci ne ta hanyar da zai ba ni su wanda za su fito min a cikin yanayi mai kyau, mai kyan gani da jin daɗi akan haka.

So nawa kake ƙidaya kayayyakinka? Ina ƙidaya kayayyaki na sau tara a rana. Wani lokaci kafin in fara ƙidayansu, ina dubansu ne in wanke su, in goge su, amin, kafin in goge su in shanya su.

Kana shan ruwa mai sanyi? Shin zaka sha ruwa mai sanyi? Shin a koyaushe ne kake shan ruwa mai sanyi? Ni bana shan ruwa mai sanyi a ko da yaushe, saboda ruwa mai sanyi a ko da yaushe zai isa kamar ku wani launayin wanda ba ka sani ba.

Kana son zama kusa da taga? Shin kana son zama kusa da taga? Domin zama kusa da taga tana sa mutum ya ji iska mai daɗi wanda zai ji yana son ko da yaushe yadinga zama a kusa da taga saboda wannan iska mai daɗi ta dinga ratsa shi.

Me kake ci a wurin aiki? Ya ce mene ne kake ci a gurin aiki, wanne irin abu ne kake ci a gurin aiki? Abinci mai kyau ne, abinci duk da nama wanda zai gina ma jiki da irin su ganye ne ko ko dame dame kake ci?

Kana yin kiran bidiyo? Shin kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Shin zaka iya bari a kira ka a bidiyo a dinga ma tambayoyi wa inda bai kamata ba? A'a, ba zan iya bari a kira ni a bidiyo ana man tambayoyi wanda bai kamata ba.

Kana yin karatu kafin ka kwana? Kana yin karatu kafin ka kwanta? Shin kana yin karatu kafin ka kwana? Shin kana yin karatu ne kafin ka kwanta? Shin karatunka yana kasancewa kana yin shi ne kafin ka kwana?

Kana zama kan gwiwa? Shin kana zama akan gwiwowinka ne? Shin kana zama akan gwiwa ne? Shin mutum zai iya zama akan gwiwa? Shin zaka iya zama akan gwiwa? Shin kana zama akan gwiwa?

Waɗanne app kake amfani da su sau da yawa? Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? Ina amfani da app ɗin da yake amfanatar dani kamar browser wanda zan yi bincike a cikin shi kamar Chrome.

Wane launi bangogin ku suke? Wane launi ne bangogin gidan ku suke da shi? Launin ja ne ko ko kore? A'a, koko wani irin launi ne mai ban sha'awa wanda kowa idan ya gani zai so ya ƙara kallo a koda yaushe.

Kana tafiya kasuwanci. Shin kana tafiya kasuwanci ne ko ko ci-rani kake zuwa? In kasuwanci kake tafiya ka faɗa idan kuma cirani ne kake tafiya sai ka faɗa. Ni ina ganin duk fannin su duk kusan ɗaya ne, sai dai cirani haka yake zuwa.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? Shin za ka iya magance matsaloli a aikinka? Ito, ina kasancewa ina magance matsaloli a aikina. Dan saboda wani lokaci haka ji na yi shiru.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Shin kana son ɗakin ka akoda yaushe yayi haske? To sai ka siyo abun haske ka sa masa ko kuma ka haɗa sola akoda yaushe ka kunna wuta, ka dinga ƙallon haske ko kuma ya kasance wani sinadari mai bada haske.

Kujerun ka suna da daɗi? Shin kujerun ka suna da daɗin zama? Ina magana a kan kujerun gidan ka ne. Na ji kamar ranan wani ya ce akwai daɗin zama. Ko ka gyara su ne ya kasance suna da laushi?

Kana sanya hula? Kana sanya hula? Kana sanya hula? Wace iriyar hula ce kake sanyawa? Wace irin hula ne kake sanyawa? Wane irin hula ne kake sanyawa? Launi shi fari ne ko baƙi ko ja ko bilu?

Wane lokaci kake wanke kayayyakin ka? Wane lokacine kake wanke kayayyakin ka? Wane lokaci kake wanke kayayyakin ka? Wane lokacin yake wanke kayayyakin ka? Da wane lokaci, da wane lokacin kake wanke kayayyakin ka?

Kana iya rera waƙa? Shin zan iya sa maka kiɗi ka rera min waƙa mai daɗi wanda mutane za su iya yin rawa a kan haka? Kana iya rera waƙa mai daɗi? Saboda ina so in sa maka kiɗi ne wanda za ka rera min waƙa.

Kana shan madara? Kana shan madara? Gaskiya bacci nake ji. Ko zan iya zuwa in kwanta in yi bacci yanzu? Sai gobe in Allah ya kai mu in karasa ayyuka na. Kana shan madara? Madaran ka yana da amfani sosai a jikin mutane.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Yaya dangantakarku take tare da shugaban aiki? Naga yana ma irin wani gani gani. Anya ganin nan na lafiya? Ka dai duba da kyau dai ka gani.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Wani lokaci ina tsayawa in yi kallo da laptop dina, wani lokaci ina kunna haske in duba takardu na in yi karatu, wani lokacin kuma ina tashi in fita in ɗage waya in dawo.

Yaya kake tafiya zuwa gurare? Yaya kake tafiya zuwa gurare? Yaya kake tafiya zuwa gurare? Ta yaya kake tafiya zuwa gurare? Sannan da wane guri da wane guri ne kake tafiya kace yaya kake tafiya.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Wane abu ne mafi girma mai mahimmanci a cikin abokantaka? Shin ina so ku ba ni amsa akan abu mafi girma mai mahimmanci akan abokantaka. Abokantaka tana da daɗi?

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Shin wayarka za ta iya daidaita haske da kanta? Wayarka mai daidaita haske ne a ko da yaushe. Kabani aron wayarka mai hasken nan saboda ina so in je in duba abuna acan gurin da yake da duhu.

Kana cin citta a abinci? Shin kana cin citta a abinci? Shin idan an baka citta ko kuwa aka sa maka citta a cikin abincinka, zaka iya cin shi a haka? Saboda wani lokaci idan ka ci citta a abinci, zaka ji abincin yana wani iri.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? A'a, kana fin son, ka fi son zama a kujera ko tabarma? Akace ne ka fi son zama a kujera ko tabarma saboda kujera wuri ne da ake zaunawa mutum yaji daɗi.

Kana sauraron rediyo, shin kana sauraron gidan rediyo a ƙodyaushe saboda ka ji labarai abin da yake faruwa tsakanin duniya da lahira, ko abin da yake faruwa a tsakanin cikin duniya gaba daya.

Kana fi son hawa matakala ko lift? Ka fi son hawa matakala ko lift? Wanene kafi so aciki. Za ka hawa matakala ne ko lift. Lift abune wanda idan ka hauashi zai fima sauri ka je inda ka ke so.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yana, yanar gizo, sai dai ba ko da yaushe nake siya ba. Dan saboda, wani lokacin kasuwa ne nake zuwa in siya da kaina, sai in dawo da shi, wani lokacin kuma ina siya ne ta yanar gizo.

Kana cije farci in kana yankan farci ne, in da aka yanka mun farci in biya ka. A kuwa nan da aka kira yanka mun farci sai in biya shi, na kai kana biyu haka, haka ba?